Kana sanya safa kullum? To a gaskiya ba kullum nake sanya safa ba, tsudani saboda me zan sa safa kullum. Amma ka ga domin yanzu lokacin ƙura akwai ƙura hanya akwai kuma sanyi, dole luk-luk zubi zubi ina sa safa ƙafa saboda sanyi ba yi ina sa safa ƙasa.